Eh sosai, ina iya dafa abinci da kaina. Ba sai na jira lallai an dafa an bani ba. Lokuta da dama ma ni nake dafa wa kaina abin da zan ci.

Rana mafi kyau a mako ranan Juma'a ne, saboda bamu da rana da ta fi ta kuma muna jin daɗi a wannan rana. In gari ya waye, za ka so lokaci yayi, ka yi wanka, ka yi alwala, ka tafi masallacin Juma'a. In ka dawo gida, son samu ma ranan ka ka fita ko ina ko aiki ne. So kana gida kaɗan huta, ka dawo masallaci, ka yi bacci, sai ka cigaba da gudanar da al'amuranka.

Dangantakarmu da abokanan aikinmu gaskiya tana da kyau sosai, saboda alaka ce mai kyau. Ba ma zama tare da kai mu nuna muna so ka cutu ko kuma ka somo wani abun da zai cutar da mu. So akwai dangantaka mai kyau, mai tsafta a tsakanin mu da mutane abokanan aikinmu.

Eh, ina amfani da launin tawada, baƙi ko blue haka. Musamman ma dai blue gaskiya. Lokuta da dama munfi amfani da launin tawada blue saboda baƙi idan babu blue a kusa ko ya ƙare, to ba ka da zaɓi sai ka yi amfani da baƙi kenan.

Eh to ina sanya safa mostly time amma ba ko da yaushe ba. Na fi amfani da safa irin lokutan da wajen sa takalmin ball haka da sauransu amma irin fita na haka kawai bancika ɗaukan safa in saba gaskiya.

Eh ina son canjawa keken da nake aiki da shi saboda gaskiya ya ɗan kwana biyu so san samu in samu sabo sai in canza wancan tsohon da shi in kawo sabo kenan.

Abin da yake sa ni nishaɗi, inna buga ball. In Naje na buga ball ina jin nishaɗi. Sai kuma idan na kalla ball irin babban wasa haka wanda zai ƙayatar shi ma yana ba ni nishaɗi gaskiya. So-- sai kuma irin yanda mutane suke suna a cikin al'umma, shi ma in hakan ya faru ina jina a cikin farin ciki sosai.

Eh, ina tana wassu abubuwa kaman na rayuwar yaranta da akayi kaman irin wasa haka da ni da abokanaina da kuma kannaina. Saboda anyi wasa tare kuma yanzu anyi girma. Wani lokacin in na tuno hakan kawai sai inji na dan yi murmushi. Na tuno wata rayuwa da na taɓa yi a can baya yanzu kuma an wuce ta. Baza a iya yin abun da akayi ba kuma.

Umm, burodi, ina son burodi wanda bai gasu ya sha wuta ba. Ina son burodi mai laushi kuma irin fari dinnan, ba wanda yayi brown ba. A ra'ayina dai gaskiya, na fi son biredi wanda yake da laushi ba kuma wanda yayi gasu wurin gasawa ba ya sha wuta.

Ina share ƙura sau biyu sau uku haka, saboda yanayin windo na ɗakina yana facing inda ƙura yake yawan tasowa so. Wani lokacin yanda na rufe ɗakin na fita aiki ba haka nake dawowa in tarar da shi ba. Bayan da safe na ɗan share, so a lokacin ma zan iya ƙara sharewa kuma.

Kai, ai amfani na da internet gaskiya ya wuce sau nawa. Saboda a yini lokutan da nake kashe data na ma ba wasu lokuta ba ne masu tsayi. Gaskiya immediate akai-akai kusan data na ma yana kunne ne. So in kuma data yana kunne, kaga still kana using internet dai ke nan. To amma gaskiya ai internet shine rayuwa yanzu. Je wuya ka ga mutum yana amfani da waya amma baya amfani da internet.

Taro mukan yi ni da abokanai na a cikin irin weekend haka kaman ranar Lahadi ƙarfe takwas zuwa ƙarfe tara na dare. Mukan ɗan taru mu ɗan tattauna wasu maganganu da kuma abubuwan da za su amfane mu a matsayin mu na abokanai. Wanda suka taso tare tun daga yarinta. So ana duba yanda rayuwar kowa take tafiya da kuma yanayi na zamani, sai mu ɗan tattauna a kai da yanda za a ɗan ɓullo wa wasu abubuwa da kuma shawarwari da ake bawa juna.

Ina musafaha da mutane sosai, mutane wanda irin sun sanni a fuska da ma wanda suka mun sani na hakika. Lokuta da dama ko daban-daban mu kan yi musafaha da su haka. Kuma hakan yana burge ni.

Ba ni da katin kasuwanci sai dai ina da katin shaida na irin aikin da nake yi. So ni, ina harkoki na guda biyu ne. Ina yin designing na keke sai kuma ina yin harkar, eh house decorations irin interior saka paint screeding.

A'a gaskiya bana shan magani kullum, saboda ina da lafiya kuma bani da wani ciwo da yake damu na wanda zan iya cewa kullum sai na sha mashi magani amma idan bani da lafiya kam ai dama ina shan magani saboda neman sauki in samu lafiya, in dawo yanda nake.

Idan na ga an yi abu wani lokaci musamman rayuwar yaro, na wasa da yaro sosai. So akwai irin abubuwan da in ya faru tsakani na da shi, yana sani dariya kuma ina jin nishaɗi gaskiya. Saboda yara mutanena ne, a tare da su ina samun in yi dariya da farin ciki.

Abincin da yake sa na ji daɗi, na san shinkafa, white rice da miya. Na san wannan abincin sosai, gaskiya ina jin daɗin shi.

Eh, lokacin da nake buƙatar rubuta, ina rubuta kamar saboda abun da zai iya zuwa ya dawo. Ma dai lokacin da nayi amfani da kuɗi, indai har na wane ban damu da sena rubuta ba gaskiya. Saboda ajjiye rikod din ma bai da wani amfani ai.

Kai, na fi son zama a birni gaskiya. Ai ba zan ma iya rayuwa a ƙauye ba, in dai ba wani abu zai kai ni ba. To nafi so gani a birni yafi daɗin rayuwa.

Ina siyan abubuwa daban daban kuma kala kala. Na tashi dai kusan duka abin da nake buƙata in dai nawa ne. Nakan shiga kasuwa in siya komai girman shi komai kankantarshi inda zan biya bukatata to hakan ya isa.

Kullum idan har zan kwanta in yi bacci ina kulle ƙofa. Bana barin ƙofa a buɗe ina kullewa gaskiya. Saboda in na kulle ƙofa hankali na yafi kwanciya in yi bacci na kawai.

Eh ina riƙewa amma ya danganta ne. Ina riqe riga a aljihuna sosaima kuwa.

Eh, ina iya kunna wuta saboda idan zan yi amfani dashi nakan zo in kunna kuma bana sa wani, ni da kaina nake kunnawa.

Eh ina cin mamannafan tallace-tallace. Da na kan yi sha'awan in ba wasu tallace-tallace akan harkokin da nake yi, ma kuma sai na gano idan na yi da kaina ya fi.

Kallon wata da daddare yana da kyau, yana da dadi sosai. Ma za kaga sama, ba abin da kake gani sai wata. Yana yin kyau sosai.

iNa yin wanka da safe idan na tashi kafin na fita aiki, sannan ina yin wanka da yamma bayan na dawo daga gurin aiki kafin kwanta bacci.

Eh ina dafa ƙwai, ya dahu sosai saboda in na zo ci bana son in ji wata alama da za ta nuna bai dahu ba. Wasu suna yin half done amma ni nafi son shi full done, gaskiya ya dahu gaba ɗaya.

Eh ina kwana a ciki sosai, ma kuwa ni ko nake kwana a ciki. Ina kwana sosai a ciki sosai.

Eh muna sa uniform gaskiya saboda idan mun fita wurin aiki ba kowanne kaya da muka je da shi muke yin aiki da shi ba. Muna da uniform ɗinmu na daban wanda muke ɗauka mu sami amfani da shi.

Abin shan da na fi so, na fi shan zoɓo. Da is muke nan. Ma idan kuma irin na zamani ne, ina shan coke sosai gaskiya. Coca-Cola, na shan shi.

A'a, da safe dai na fi kuzari saboda idan na tashi zan ji ni ba wani gajiya, lafiya lau. Amma da yamma naje aiki na dawo ba wani kuzari ai yi sai kaɗan kaɗan.

Eh, ina shirya ganin abokanai na, sai kuma nakan shirya ziyara zuwa wajen ƴan'uwana haka, in je in gansu su gan ni mu gaisa.

Eh, ƙasa ne dai kaman kowane ƙasa. Wani guri mun danyi mai siminti, wani guri kuma ƙasa ne saboda bamu samu halin rufe shi duka ba gaskiya.

Eh, wurin aikin mu shago ne. Muna da shago da muke zama mu biyu zuwa mu uku haka, nan muke dan gudanar da harkokin mu a ciki.

Eh ina karatu kafin in kwana, na karanta littattafai daban daban. Yau ina karanta wannan, gobe zan iya kawo wani daban kuma in karanta.

Jaddawalin aikin mu. Idan na fita na duba abin da nake da shi a ƙasa, sannan sai in san yadda zan tsara jaddawali na. Kusan kullum haka nake yi. Ba na tafiya da tunanin gobe in na fito ga yadda jaddawalin tsarin aikina zai kasance. Har sai na zo na duba abubuwan da suke ƙasa da kuma abin da zanyi.

Eh, ina son kallon American film gaskiya. American film yana matuƙar burge ni. In ba American film, zan iya kallon ko Chinese film. Shima in bai samu ba tu zan iya kallon fim ɗin Indiya irin wanda ake fassara shi a harshen Hausa dinnan.

Lambar mu mai albarka tana farawa da bakwai hudu takwas. Ps eh lambobi masu albarka kenan sosai ma.

Eh, abu ne wanda kusan an saba da shi ma. So dan ina aiki yanzu, wata damuwa ta zo, na riga na san yanda nake magance ta. Kuma ba za ta dame ni ba musamman ina aiki domin ba ta tasiri. To na san yanda nake sarrafa kaina da kuma lokutan da nake iya ɗaukan abubuwa tare da ni.

Sosai ma. Huru ma ai na kullun da kullun da ban. Muna samun horo sosai gaskiya yanda ya kamata.

Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda tana kare ni daga dukan ruwa da kuma irin rashin lafiyan da hakan zai iya sani.

Eh ina yin abubuwan da naga sun fiye mun. Ka san kowa akwai yanayin da yake tafiyar da al'amuranshi, abunda naga yafi mun shi nake yi.

Ina iya dubawa wani lokacin ma sukan bani QR dina a hoto sosai dai a ɗauka kamara a sa kamara a ɗaukeshi kawai.

Sosai, ina kare wayata daga ƙwayar cuta kuma bana bari wani abu ya kamu da ita wanda ban sani ba. Ina ƙoƙari ganin na kare ta sosai.

Umm, ina riƙe shawara daidai da abin da aka sani in yi ko kuma ni nake ganin zai fi. In yi da irin material ɗin da na ɗauka zan yi aiki a kan shi. Ina neman abin da zan yi musu mai kyau a jiki.

Umm, ina san launi ne caton colour kaman kala ruwan katako, shi brown colour, shi kuma irin blue black, sai sky blue kuma duka ina san su sai ash colour.

Eh muna sadarwa a gurin aiki saboda kowa a gurin aikin mu akwai fahimtar juna tare da su. Ba wani matsala muna sadarwa akai sosai.

Eh tana daidaita haske da kanta. Na sata automatic gaskiya tana yi da kanta ma kuwa.

Launin idanun mu guda biyu ne, akwai fari akwai baƙi kuma. Su launin idanuwan mu kenan.

Irin kyaututtukan da nake son bayarwa ina ba da kyautar kayan sawa ko takalmi haka ko kuma kyauta da abinci ko kuɗi.

Eh ina san irin su chocolate, biscuit kayan ciye-ciye haka irin su cheesy na dai san su, su meat pie, sauran su.

Eh ina hawa keke sosai. Ni mutum ne mai son hawa keke sosai ma kuwa. iNa kuma amfani da ita a wasu lokutan in zan dan zagaya gari haka.

Umm, ina duba saƙonni a aiki kaman sau uku, sau huɗu, sau biyar haka. Duk na kan duba saƙonni a aiki.

Eh, ina iya tafiya da ƙafa kaman nisan tafiyar da zai ɗauke ni minti talatin zuwa awa ɗaya haka, ina iya wa.

Ina gudanar da ibadoji na, ina yin alwala inyi sallah raka'a biyu, sai kuma ina yin karatu bayan nan kafin gari ya waye in yi wanka, in ci abinci in tafi gurin aiki na.

Eh ina biyan kuɗi ta waya idan buƙatar hakan ta faru. Nakan biya wasu bill ko in biya mutane wanda suke aiki under ni duk ina biyan su ta waya dai haka. Ina making payment.

Eh ina kunna kendir musamman lokutan zafi haka. Nakan kunna kindir guda ɗaya zuwa biyu saboda yanayin yadda wutan shi yake a sama yakan ɗan sa ɗaki ma yayi ɗumi idan sanyi ya yi yawa.

Ina iya yin iyo ba tare da na sha wahala ko ya zame min wani sabon abu ba. So da na shiga ruwa na san me zan yi. Domin kuwa dama na riga na iya kuma na saba ina yin iyo.

Eh, ina amfani da kunnen waya saboda wani lokacin kunnen waya yafi mun sauki in yi amfani da shi akan wasu wuraren.

Na ma fi iya rubutu da sauri. Ba na iya tsayawa, ina yin rubutu a hankali a hankali. Nafi yi da sauri-sauri haka.

Eh, idan na fita bana gida ina iya cin abinci a duk inda na samu kai na ko kuma na tsinci kai na. Saboda wani lokacin gidan yayi nisa, in nace dole sai na dawo gida zan ci abincin za'a iya samun matsala saboda lafiya na ya fi komai.

Ina da wurin ajiya a gida sannan ina da wurin ajiya na asusun banki na. So akwai kuɗin da in ya samu zan ajiye shi a asusun banki na. Akwai kuma kuɗin da in ya samu nake ajiye shi a wurin ajiya na na gida.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo. Dan ba a jima ba ma na siya wani set na underwear gajerun wanduna da kuma riga t-shirt kuma an kawo mun lafiya lau.

iNa yin ciniki sosai. Duk lokacin da na fita kasuwa ina yin ciniki gaskiya saboda abin da nake siyarwa abu ne na buƙatuwanmutane yau da kullum. So indai zan tafi kasuwa to zan siyar kuma.

Ina yi mashi, ina tarbar baƙo kamar yanda, eh, eh aka tanada. Aka ce yau na yi baƙo, na yi mashi duka abin da ya kamata. Eh shi ma ya ji daɗin zuwa guri, na nima inji daɗi muka sance cikin farin ciki dukanmu.

Ina son ɗaukar hotuna sosai ko da ba na wani na kai na ba, kamar irin ɗaukar hotunan gurare masu kyau, ko tsun tsaye ko wasu namomin daji wanda nakan daɗe ban gansu ba a cikin gari.

Eh, ina tara tsabar kuɗi saboda amfanin yau da kullum da shi. Akwai yanayin da ba kana buƙatar kuɗin a hanunka yanzu yanzu ba sai ka je banki ko POS ka ce za ka cire ba kafin ka zo ka yi amfani da shi. To kaga idan akwai dama ajiye sai dai ka ɗauko shi, ka je ka yi amfanin ka da shi.

Mafi muhimmancin abu a kasuwanci shi ne ka sa a ranka cewa duk abin da ka siyo ko yaya ka samu riba a kai, ka siyar da shi. Karka zama mai riƙe kaya ka sa dogon buri a kan kai in ba a siye shi a farashin da kai kake so ba wanda sai ka ga ka samu riba inda ka ga dama da shi ba. So ni ina ganin duk abun da aka ɗora ma a kan farashin da ka siyo kayan ka in dai har ya zamana riba ne to ka siyar kawai kai ma ka huta.

Eh dangin mu a gida za mu kai kaman mu goma sha biyar haka zuwa sha bakwai. Ya, bana tunanin mun wuce haka ko bamu ƙarasa haka ba. Yawan dangin mu ke nan a gida inda nake rayuwa yanzu.

Ina yanka farce sau ɗaya a sati. Idan na yanka ranar Juma'a friday sai kuma wata Juma'a ta zagayo, sannan zan ƙara yankawa.

Ina amfani da sabulun dudu osun. Kuma sabulun dudu osun yana da kyau sosai. Duk mai amfani da shi ma ya riga ya san haka.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Muna da fanka gaskiya kuma muna jin daɗin amfani da shi musamman lokuta irin na zafi.

Eh, ina jurewa barkono mai yaji, saboda wani lokacin ma ni na fi son amfani da barkono mai yaji, domin ya fi ba ni abin da nake so.

Na cin abincin dare bayan ƙarfe takwas na yamma. Na dawo, na shirya, na gama, na gama duk wani abu da zan yi a waje. iNa cin abincin dare a ƙarfe takwas.

Eh ina bada shawara a aiki, bama iya shawara ba, shawarwari sosai ga wanda nake tare da su da kuma baƙi da suke zuwa gurin mu gudanar da harkoki tare da mu.

Eh ina raba wurin da nake a yanar gizo. Idan na shiga nan zan iya barin shi ko kuma in fita daga nan in koma wani guri. So, ina ɗan chachanza abubuwan da nake yi a yanar gizo kusan akai-akai ne ma.

Eh, ina cin salati sosai ma. Ai cin salati aikina ne kuma yana daga cikin abubuwan da nake so in ga ina yi. Yana matuƙar burge ni.

Ina son kayan ɗaki kamar su kujeru, kafet da irin su wallpaper haka, gyaran bango.

Sosai ma ina lulluɓe wa da bargo idan zan yi barci. Don ko da safen nan ma yanzu haka na lulluɓe da bargo a jikina.

Eh ina shiga cikin, cikin net. Ina amfani da sange saboda guje wa cizon sauro domin yana kawo cututtuka. Shi yasa nake amfani da sange. Wasu lokutan in yara suka zo ko za su dame ni nake hana su shigowa ciki.

Gaskiya ba na son zama gurare masu hayaniya, sai dai in ba yin da zan yi, don ko ina guri ko hayaniya ma akeyi ba zan so ba. To amma ba yin da na iya. Ma ba na son zama gurare masu hayaniya gaskiya.

Eh ina fikicin tufafi. Eh tufafi na ma lokuta da dama na kan yi binkicen su. So hakan ba wani matsala.

An haife ni a watan November 16, 1998, a Kaduna State, wani gari ana ce mashi tudun wada.

Eh, ina kawo wa gidan mu abun da nake da shi, hannu na, su ma in ba su daga ciki su yi amfani da shi.

Ina jagorantar mutane da irin experience da nake da shi wanda Allah ya ba ni. Ba ya daga cikin ɗabi'una son musgunawa mutane ko kuma ɗaukas su a wani matsayi. Ba cinƙila na san abin da na kawo ne ba su fahimci ni a kai ba. To ina bin su a kan matakin da ya kamata har mu zo mu fahimci juna tare da su.

Idan na yi ragowar abinci, muna da ƙananan dabbobi a cikin gida. Akwai irin su mage, akwai kare. Sannan kuma muna da tumakai irin su tinkiya, eh, akuyoyi. To, wani lokacin da abincin ya zama wasted sai dai a zubar ko kuma a rasa yanda za a yi da shi, mukan ba su su kuma su nace. Haka muke yi da ragowar abinci.

To ni kullum ma ina zuwa kasuwa gaskiya, ranakun da bana zuwa kasuwa baya wuce juma'a kuma a irin wannan lokacin kusan kullum ma ina zuwa kasuwa.

Eh, ina sauraron rediyo. Ina kama tashoshi, ina ji daga gidan rediyo kuma ina jin daɗin hakan. Rediyo abokiyar hirana ne sosai. Ina jin rediyo sosai.

Eh rubutuna yana da kyau. Ina da rubutu a hannuna mai kyau domin idan nayi wa waƴansu rubutu ma haka, yakan burge su kuma sukan gaya mun cewa rubutuna gwanin sha'awa. Ina ƙoƙari sosai haka suke cewa.

Eh, akwai nau'i na ice cream kala daban daban, amma ni wanda nafi so nafi son ice cream vanilla ko irin strawberry ha ka, to kuma ba irin mai ƙanƙara ba mai ruwa ya fi mun daɗin sha. Ina son ice cream sosai da ni da yara na.

Abun da nake yi lokacin da nake jin damuwa, ina ware kaina in kasance a gefe wuri da yake ni kaɗai. To ina ɗan ba kaina lokaci a haka kaɗan kaɗan sai in ringa tuna wasu abubuwa da suka faru da ni a baya. A haka har in samu in manta ko kuma ina sa takalmi in tafi filin ball. Na je na buga ball ina son saukin damuwa ta sosai.

Eh, shi ra'ayi aiki musamman kai ne in charge a wurin aiki, kai ne shugaba. So akwai abubuwan da kai za ga ganin cewa sun kamata sai ka ba abokanen aikinka shawarar cewa a yi haka. Akwai kuma wanda umarni ne kai ma daga maigida, yanda ya ce maka a yi haka yake so kai ma za ka sanar da ma'aikatan ka a yi haka saboda haka maigida yake so.

Ai ina sanya agogo a hannu sosai. Dan in ka ga hannuna ba agogo to sai dai ko bacci zan kwanta ko kuma na tashi bacci da safe. Amma matukar na fito na shirya zan tafi wurin aiki to lallai lallai zaka ga agogo a hannuna. Domin kuwa na ma saba da hakan bana fita ko mantawa da shi bana yi.

Eh ina buɗe taga a ɗaki, musamman idan muna lokaci ko ince season na zafi. Zafi in ya dame ni nakan buɗe taga domin in sha iska. Saboda wani lokaci buɗe taga yana kawo sauƙin zafi a cikin ɗaki sosai.

Umm, gaskiya ni ba mutum bane mai son cin goro ko kuma tauna shi. Amma akwai wasu lokutan da idan na tsinci kaina a ciki ko da ba ni da shi, na zuwa in nema wurin wanda suke da shi ko kuma in siya. Kaman idan zuciyata na tashi, na samu goro na tauna, ina jin saukin abun, daga nan ma na dawowa inji na dawo daidai ba komai kuma.

Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Nakan ja hankalin mutane yana zama tunatarwa idan naga suna aikata abubuwan da bashi bane. Ni ma kuma nakan jijji daga gurin wa'insu, in gyara nawa halayyar idan nasan cewa sun tsokaci a kan abubuwan da nake aikatawa ba daidai ba ne. So tunatarwa yana da kyau sosai a cikin rayuwar ɗan adam.

A'a gaskiya bana amfani da wani mataimakin murya. Muryana kawai shi nake amfani da shi domin mutanen da suke rayuwa a kusa da ni ma sun riga sun san muryana.

Ina bin ƙa'idojin aiki duk yanda kuwa na same su. Saboda ai ni ma sa ni aka yi su. Dole zan bi ƙa'ida na wanda ya sa ni. Ko dama aikina ne, mai gida ko kuma mai aiki wanda ya kawo ka wurin zai iya ba ka ƙa'idojin shi kuma dole kayi amfani dasu. So ina amfani da ƙa'ida.

Eh, layi idan na zo na tarar da layi bayin da na iya. Ni ma ina samu ne in bi injira a layi, saboda wani bai fi waniba dole za ku bi mataki iri ɗaya before ku cimma abinda kuka zo yi a wuri.

Har kullum a rayuwa ana nemawa kai sauƙi ne. Mataƙala abu ne da za mu iya ƙiran shi kaman manual, abu ne mai wahalan hawa. Lifta kuma abu ne wanda idan ka shiga da kanshi zai sarrafa ya kai ka inda za ka je. Sai dai idan ya kai ka inda za ka je kai kuma ka fita ka ƙara sa sauran abubuwan da za ka yi. So gaskiya na fi son amfani da lifta akan matakala.

Umm, na fi son ɗaki ɗan daidai dani yanda nake matashi. Idan na shiga ciki in ga bai yi mun girma ba, bai yi mun kaɗan ba. Na son ɗaki daidai da daidai, ɗan medium haka. Ba ƙato ba, ba ƙarami cancan ba kuma.

Eh ina tafiya kasuwanci. Ni mutum ne ma tun tasowa ta asali mai son kasuwanci kuma abin da nake fata in yi shi kenan har zuwa karshen rayuwa ta kasuwanci.

Umm, koke-koke ya danganta da irin wanda na samu. Duk wani koke-koken da na samu ina kokarin magance shi ta hanyoyin da suka kamata. Kuma cikin bin tsarika da hikima na maganganu, suna yin tasiri a tare da mutane so kuma ina magance koke-koken su.

Eh muna amfani da ruwan rijiya sosai. Yankin da nake ma kusan famfo bai riga ya ƙara so gurin ba amma dai wasu sukan gina bohol saboda samun sauƙin ruwa da yake ɗan bada wahala a wasu yanayi na rani da ka iya zuwa kaga mutane suna wahala na rashin ruwa a kusa.

Ina son ciyar da hutu. Ni mutum ne mai ta'ammali da ciyar da hutu, so ina son ciyar da hutu matuƙa sosai gaya.

Ina iya ɗaure ƙulli. Idan na samu igiya ko wani abu wanda zai ɗauki ɗauri ko da na samu same shi a ɗaure to ni ma ina sanin yadda zan in ɗaure wannan ƙullin in haɗa nawa a jikin shi. Na ɗaure ƙulli kenan.

Umm, ina son 'ya'yan itacen da na fi so. Ina son irin aful, tuppa, ina son gwaiwa, ina son, ee, ee, mongoro, mango, mongoro ke nan. Da dai sauransu suna dayawa 'ya'yan itacen da na ke so gaskiya.

Eh na fi son zama a kujera gaskiya saboda tabarma ina yin ƙasa sosai domin ina da tsaho, ina da tsayi amma idan kujera ne idan na zauna tin lokacin da zan miƙe bana da wani tunani sai na dafa wani abu ko na kama wani abu ina tashi ne kawai in miƙe.

Eh to zan iya cewa sau huɗu zuwa sau biyar amma dai duk lokacin da na ga datti ko bola a cikin gida ko iska ya kawo to ina tsayawa in share shi gaskiya. Ba wani lokaci specific time da nake share gida.

Sosai. Ina raba abincin mu da mutane sosai musamman baƙi ko 'yan anguwan wanda mun san juna, so muna fito da abincin mu ɗon rabawa mutane.